Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci domin citta yana da amfani a cikin jikin mutum. Kuma ka gan wata rana idan ba ka da lafiya ko kuma kana da mura, kana citta yana iya taimako a wurin gani inda mura ɗin zai iya tafiya. So citta abu mai kyau ne mutum ya ci a cikin abinci. Saboda haka nima ina cin citta a cikin abinci.

Kana kunna sanarwar apps wato apps masu sanarwa kenan? Eh to wannan ina iya kunnawa ai dole domin inason in ji abun dake faruwa kuma in zo in san kan wasu abubuwa. To da-da-da domin haka ai dole na kunna apps masu sanarwa.

Sau nawa kake rubuta rahoto? To, rahoto de a wurin aiki haka nan ina rubuta rahoto. Watara idan watara so ɗaya kawai bana cika rubutawa. Ina rubutawa watarana so ɗaya kawai amma wasu suna iya rubuta yafi so ɗaya.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofishi? A to, abin nake idan na iso ofis, zakan yi sai ko in miƙa wa Allah komai, komai abu na zai faru a ofishin sai na miƙa wa Allah cikin addu'a, na gamawa da wasu zan, zan, zan, am abubuwa na wannan ko suna nan inda ya kamata su zauna kafinnan nayi wani abu daban.

Kana shanya safa kullum? Kaman safa ma ban ma san me kake faɗa haka ba a nan amman dai zai iya yi ina shanyawa amman na sani mutane da yawa ma suna shanyawa safan in kullum. Amman dai maganar safane ban gane bane ba kullun bane nake shanyawa wasu kuma suna iya shanyawa wasu kuma basu shanyawa.

Menene abincin da kike fi so? To abincin da nake fi so dai, ina son abincin da ba su da nauwi haka nan. Ba na son na ci tuwo, amma na fi son in ci shinkafa haka nan ko taliya, saboda ba su da ƙarfi. Kana cin su ba za su tsaya maka a ciki, ah, for a long time ba. To amma nafi son shinkafa da taliya.

Kana samun horo a wurin aiki? Bana samun horo a wurin aiki saboda ina yin abubuwan da ya kamata, abubuwan da ya dace da wurin aikimu. Bana samun horo a wurin aiki, wanda wasu suna iya samuwa to, ehm, shugabanmu dai shi de secretary shi de kuma manajan wanda sune suke taking over affairs na ayyukanmu ɗin, ba su a, ba su da damuwa sosai. Kuma ni dai ina bin dokan wurin aiki shi ya sa bana samun horo a wurin aiki.

Kana tafiyan kasuwanci? Eh, ina tafiyan kasuwanci saboda aiki na da karankanshi ma aikin kasuwanci ne. Saboda haka ina iya tafiyan kasuwanci wata rana idan shugaba ya aike ni na je na yi kasuwanci, ina iya na tafi na je na yi kasuwanci.

Wane irin ice cream kake fin so? Wane irin ice cream? Ai to ana maganan ice cream yanzu haka nan. Na fi son strawberry flavor. Flavor jannan ya fi daɗi ka gane. Strawberry flavor nan yana da wani kalan, zan ce yana da wani kalan natural taste ne da yake zuwa da shi. Strawberry flavor na da daɗi.

Ina kake tufan miyo? By the way, in miyo ne kawai ka gan bana cika cika tufan miyo, amma dai in yanzu ya kama dole na tufan miyon, ina da ga toilet sai ka shiga wurin wanka, ka je ka tufan miyon ka zuba ruwa ya flushing kuma kana tafiya kuma ya kamata ka tufan miyon ba a toilet kusa sai ka tufa a ƙasa ka rufe.

Kana bada shawara a aiki? Eh ina bada shawara a aiki, inda da ya kamata na bada shawara. Inda kuma ban iya bada shawara ba kawai saina bari kuma bada shawara wurin aiki kam bai kyau ne saboda zaka iya kasami wanda kana aiki da su watarana ba su yin shidaidai kuma watarana suna yin misbehave hakanan. Sai ka basu shawara inda ya kamata ya yi.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Aito da abokan ciniki, dole ka yi magana hankali-hankali, irin kayi amfani da irin maganan kasuwanci aka kabi su dashi. Domin su ne asalin abokan cinikinka. Kuma ka musu magana 'ine hau kaɗan, ayi kasuwan ka zai faɗi.

Kana kwana a gado ko ƙasa. To in kwana a ƙasa kuma wai me ya faru ke nan? Ai dole zan kwana a kan gado ai. Ina kwana a kan gado ne, domin in ka kwana a ƙasa bayan ka zai maka ciwo amma in ka kwana a kan gado, zai ka ji refreshing haka nan kaji daɗi daɗin.

Kana fin so bus ko taxi? Aito ni nafison bus saboda bus ana ɗeba mutane da yewa a ciki, amman kuma taxi kuma za iya ɗeba mutane kaɗan kawai kuma hakan in ne wasu ana iya azo a yi kidnapping nasu. In ka ga ana bus nan haka na mutane suna nan deyewa a cikin bus in so akwai safety.

Wane gidan abinci kake fin so? Na fi son gidan, na fi son gidan abinci wanda ake sayar da kalan su shawarma da su pizza a wurin. Kalan gidan, gidan abincin da nake fin so kenan. Akwai wani ma can inda nake yanzu haka nan ana kiranshi Divine Favour Pizza Restaurant. To wurin ne na fi so.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Ai t ba kuka bane wancan ba, ina zub da hawaye. Domin albasa kan kana yanka wa ai dole yana shigan ido, amma ba kai bane kike son kuka sai ko hawaye tana fita maka a ido. A'a, ai tawan can bara kina shi kuka ba, amma dai ina yanka albasa kam dole hawaye yana fita min a ido saboda abubuwan cikin in yana shiga mun ido.

Yaushe kake kejin wayan ka? To zan keji wayana kuma wai mene ya faru. Wayana kullum yana na auri na. Bana kejin wayana amma wasu suna iya kejin waƴansu. Kaman ina da mutane a gidan mu suna kejin waƴansu watarana. Amma ni kam bana iya kejin wayana domin ina amfani da wayana a wurin yin ayyuka kamar wata rana.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Murya na kan ba ta da ƙarfi. Murya na tana tafe, tana zuwa a hankali, hankali ne. Kuma imma ƙarfi a, ƙarfin murya ne kam, to muryar na yana da ƙarfi amman dai ba wai ina magana da ƙarfi ba kam. Ina yin magana da sauri, sauri amman ba na magana da ƙarfi. Ina magana a hankali, a hankali amma kuma muryar akwai ƙarfi.

Kana kallon inuwar ka? Eh to ina iya kallon inuwa na in ina tafiya ba, amma kasan ina cikin ofishi kuma hasken da ke wurin sai hankali so ina tafiya dai ina iya kallon inuwar na. Ina tafiya haka nan zan kalla inuwa na ta wane gefe take. Ina tafiya kan ina iya kallon inuwa na.

Kana cin tafarnuwa? Ba na cin tafarnuwa saboda tafarnuwa tana da wari, sai kodai idan zan soya nama, da shi eh wancan kan ina iya ci amma zan ɗauka tafarnuwa. Haka nan sa in bare in ci, yana zafi a baki kuma yana sa baki yayi wari kuma warin shi ko ka goga bakinka kuma baya tafiya.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Ai to dangantakarmu da ah maƙwabta, dai munanan dai munanan da su dai munanan a cikin sasantawa. Ba ma juna, ba ma faɗa, ba ma komi. Munada a cikin, muna zaman lafiya da mu dai maƙwabtan mu.

Wane irin yanayi ka kifi so? Yanayi ah, kawai dai yanayin da nafi so yanayi da abu yana tafiya mai kyau komai yana zama fresh. Haka nan, especially time na ruwan sama. Haka nan kaza yanayi wurin da yana fi kyau, yana fi kyau. Season na Kirismas kuma ma yana fi kyau.

Kana iya yin iyo? Ina iya yin iyo amma ba kowace rana ba. Amma ina iya yin iyo. Amma dai akwai wanda sunfi ni yin iyo ɗin kamar dai mutane iyalin mu akwai wanda sunfi mu yin iyo ɗin.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Eh to gidan mu ma muna da asalin ƙasa, ƙasan yashi irin wanda muke da shi kenan. Amma a asalin gidan, gidan su baba na kam suna da irin na, irin ƙasan wanda ana noma, ana shuki a kai na.

Me kake ci a wurin aiki? A wurin aiki ina, ina, ina cin kalan abun da bature zai ce small chops. Abunda nake cike nan. Ƙananan, kayan kwalama, kana abubuwan da muke cike nan. Saboda in naci abunci da safe zai iya ɗauke ni har rana har da rana kuma sai na siya small chops haka na ci in sha ruwa sai in jira yamma in na dafa waniabinci na ci.

Wane irin fim kake son kollo? To ni nafi son kollon kalan, ehm fim irin daga Bollywood ka gane irin na Indiya nan. Kalan fim nasu Indiya Hausa wancen ne take fin daɗi ga bakin das. To nafi son kollon irin wancan movie.

Kana son ɗakin ka yayi haske? To ni bana son ɗaki mai haske haka nan, saboda na son wuri yana nan shiru kuma yana ɗan duhu-duhu, dakai kazo kayi tunanin abubuwa mai kyau. Amma kaga wurin yana haske haka nan yana damun ido, ya sake damar ƙwaƙwalwar mutum. Haka, don haka ni bana son ɗaki mai haske, na son wuri yana nan duhu.

Kana iya dafa abinci? Ina iya dafa abinci saboda ni na girma dai. Na girma tun tunda ina shekaru goma ina dafa abinci, ina dafa ma gidan mu abinci. To a yanzu hakanan kam na iya dafa abinci ma mai kyau. In mama na ba ta nan, baba na ba nan, ƴan uwa na basa nan, duka ai ni ne ana barin na dafa abinci. So ni na iya dafa abinci.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina iya ci da cokali, ina iya ci da hannu saboda akwai abincin da ya kamata da ana ci da cokali akwai wasu kuma wanda ya kamata da ana ci da hannu. To, ni kuma yawan cin abincin da ina ci da cokali ne, kalar kam wasu shinkafa haka ne, sai wurin su tuwo sai mutum ya ci da hannu. Da kuma wasu wabuwan da ya kamata da ana ci da hannu amma abinci kam wasu shinkafa kam da cokali ne.

Minene yake sakaka yin dariya? Ni dai abu nake son, ni dai a kowane lokaci zaka same ni ina dariya. Abubuwan da yake sani yin dariya bana son na manta. Kuɗi na sa mutum yin dariya. Allah, Allah na sa mutum dariya. Kuɗi ma na sa mutum yin dariya. In abu mai kyau ya faru haka nan sai kayi dariya. Dariya kan ba abu dai sai an samu dalilin. Kullun dai mutun yayi dariya.

Kana jurewa barkono mai yaji mai dole na jure, in ban jure kuma ya zanyi saboda barkono mai yaji. Amma akwai dai wanda suna da zafi akwai wanda kuma basu da zafi sosai haka namakan mai zafi na yi dole na jure shi. Ba haka ba, ya zanyi kuma inda nake son birkono mai yaji ba, na sha borkono mai yaji haka sai da ko na jure.

Kujerunka suna da daɗi? Eh kujerunana suna da daɗi saboda birni yanzu ana kan kujera wanda yana nan kamar katako. Amma nafi son zama a kan kujera wanda tana da laushi. Idan ka zauna hakanan sai kuka na juyewa akai akai yana wance yana na abin da bature zai ce stress free. Aman inkagan ka zauna kawai a kan kujera ne wannan hakana dole jikin ka yamaka zafi.

Ya, ya kake ajiye takardun aiki eh to takardun sai ko ka tara su a tebur na ka kenan a wurin zaman ka, yana kan tebur naka sai ka tara su a wuri mai kyau, haka nan in zaka tafi gida kuma ka ɗauka ka sa cikin loka ka rufe shi saboda kar a zo a sata ko kuma ya zo ya ɓata ba san ya akai ya ɓata.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Aito a kasuwanci abin da yafi muhimmanci shine ka ajiye kostomomin cinikin ka dai aaa, wuri mai kyau in baka de inba haka ba in baka, in kana iya kwastomomi am cinikin ka anyhow kanayi dasu ko wani iri hakanan zaka zo ka loosing nashi kuma in sun ɓata maka toh kai ma aikin kaya faɗi kenan,

Wane irin nama ka ke fin so? Aito naman da ni ke fin so dai i na son naman shanu. Naman shanu ne na fi so especially kayan cikin shanu. Haka nan in ka yi pepper soup na shi ko dai ka soya shi ka sa shi a cikin, a cikin abinci haka nan yana daɗi ba kaɗan ba.

Nawa nesa kika iya tafiya da ƙafa? A to da ƙafa je zan yi, zan yi ce akai yayi kilomita uku zuwa huɗu. Haka nan zan iya tafiya da ƙafana saboda tun nan da ƙarami na fara dai ina jogging da safe na guduwan dare kuma to ƙafana da ƙarfin yawancin.

Ina ka ke ajin hotunan wayan ka aito hotunan waya kan ba cikin waya ba, sai ko a kan gallery in ka tashi ka je gallery zaka je ka samu hotuna a wurin, in ko kuma ka je Google Photos, wurin dakai ka samu, wataran sai ka save nasu a email saboda in wayan ka ya iya ya ɓata hakanan sai kai recovery nashi, kai ya ka samu shi don ka save nashi a ta email naka.

Kana iya tuƙin mota? Ai aikin mota, eh tuƙin mota dai na iya yi. Na iya tuƙin mota don na koya tuƙin mota tun da ina dan ƙarami. Babana ya koya min tuƙin mota. Wataran ni nake tuƙa su ma so tuƙin mota ba wani abu mai matsala ba ne. Na iya tuƙin mota dai.

Menene abin sha da ka fi so? Aito abin sha da na fi so, na fi so ina shan shayi. Kaga in ka sha shayi da biredi haka nan da kuma ƙwai haka nan. Na fi son shayi saboda akwai milk a ciki kuma akwai bonvi da kuma waina. Suna iya taimakon jiki ba kaɗan. Ba sha, suna fi so shan shayi akan sawran ruwa kamar su kofi haka nan. Shayi ya fi mun.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Ai to teburin mu dai yana da ƙato amma kowa dai yana da nashi, sai ko wanda suna yin aiki a wuri ɗaya. Haka nan kamar idan kwamfuta ne kuma ba laptop ba, in kwamfuta ne kuma to shine za a iya samun ƙaton tebur wanda mutane guda ukku za su zo su yi aiki akai. Amma mu masu amfani da laptop teburin mu daban-daban ne.

Waye ke kakafa maka baya? Ai to mi ƙaƙafa min baya kuma sai baba na. Kagan baba na ya iya kafafa min baya da kuma mama na da ƴan gidan mu da ƴan gidan mu dai suna iya kafafa min baya ko na ya bu mai kyau ko banyi abu mai kyau ba dai. Su dai suna nan tare dani a kuma wani matsalar nake ciki.

Wane irin takalma kake fin so? Eh to nafison takalma, takalmomai masu tudu kuma wani iri ko dai cover shoe ne ko dai normal palms wanda ana sa ana fita dai nafison wanda yana da ɗan tudu. Bana san wanda ya nan flat dan wancen yana iya ci da wuri kuma yana sa ƙafar mutum ya samu matsala.

Manene mafi mahimmanci a cikin abokan taka wato, eh, mene abu mahimmanci a cikin abokanaye na kenan? Eh to a cikin abokanaye na abu mai mahimmanci shine dai muna nan tare suna iya taimako na a inda na ɗan samu matsala haka nan. Shiyasa ina son abokanaye na.

Kana siyan agogo a hannu, sanya agogon hanu, kana sa agogon hanu kenan? Eh, ina sa agogo a hannu ai. Ina sa agogo a hannu saboda watarana, in waya yana aljihu na in ina so induba um lokaci, lokacin yin aiki, haka sai in duba hannuna in gani in kalla time ɗin daga wurin.

Wani gudu na fanka ta cefin so, ai to gudu na fanka kuma na fi so idan a fanka wanda yana nan guda uku ne. Na fi son shi yana biyu domin akwai AC. Bana so ya yi kamar zai faɗi daga silin ɗin din ya zo ƙasa.

Kuna da Wi-Fi a gida? Eh, mu-muna da Wi-Fi a gida. Amman kuma Wi-Fi ɗin ta ɓace ba ta amfani kuma shi yasa muna da Wi-Fi muna amfani da shi. Amma wasu ma suna shigo shi suna amfani dashi amman dai yanzu haka nan ne ya ɓaci muta ne sun do-- dogu sun rage zuwa amfani da shi.

Kana sabuntan shirye-shiryen kwamfuta? Ai to kwamfuta de da karen kanshi dai ni dai ba na cika amfani da shi. Na fi amfani da laptop, amma kagan desktop me keyboard nan wande yana haɗawa da system unit duk sauran abubuwan nan dai bana cika yin amfani dasu.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ai to in kuɗi kaman an biya ne. Na karɓa albashi nawa, sai na ɗauka na in sa wani asusu, in sa wani a bank, ajiye a bank wani kuma ina nan da shi a hannu don in yi ta biyan buƙatu nawa.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Aito ingancin aiki yaya nake tabbatar da shi? Wato a wurin aiki kenan ni dai ina sa komai yanzu na daidai inda ya kamata yana zama. Kan indai nasan ina tabbatar da ingancin aiki.

Sau nawa kake share ɗakin ka? To ni ɗakina dai baya cika yin datti, saboda haka watarana sau ɗaya ko kuma sau biyu, bisa ga inda aka yi abubuwa cikin ɗakin. Nan wani abubuwa dai ya sa yayi datti, zan iya share shi ya kai sau uku, amma in ba ayi haka nan ba dai so ɗaya haka nan ko sau biyu a rana nake share ɗaki.

Yaushe kake cin abincin dare? Abincin dare kan ba daddare ba kam, sai ko ƙarfe, um, baƙwai, taƙwas, tara, haka nan nake cin abincin dare, kuma abincin ma mafi yawa tuwo ne hakan nan. In ba tuwo ba kuma sai na ci taliya daddaren din.

Kana son cin abincin titi? Eh, ina son ci. Ina son cin abincin titi. Abincin titi dai amma ba kullum ba dai. Na fi so na dafa abinci da kaina amma kuma ina cin abincin titi saboda domin ta in da in ban dafa abinci ba hakan nan sai na fita na je na dafa abincin titi amma ba wai son shi na ke so bafa.

Wani kayan marmari kake finso? Kayan marmarin da nake finso de irin ƙananan abubuwan ci haka nan small chops ke nan ba? Ƙananan abubuwan ci haka nan ko kuma in an kawo min kaya ki haka nan, kaya irin kayakin marmarin de nake finso ke nan.

Wani irin wasa kake yi a waje? To wasan da nike yi a waje wasan ƙwallo ne. Wasan ƙwallo idan bade kayi, kayi kallo a TV ba kam se ko wasan buga ƙwallo, wasan buga ƙwallo. Wancan wasan ne nake so yi a waje.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Aito, sabulun da nake amfani da shi ina amfani da, um, extract, e-extracts in kayi wanka dashi duka, duka ji daɗi a jikin ka to sabulun da na fi son amfani da shi. Ba na son kalan sabulun wanki na a kanansu suna sa jiki na ƙaiƙayi amma na fi son sabulun, sabulun wanda yana packaging na suna so suka fi kyau.

Wanne abinci yake sa ka ji daɗi? Wato abincin da yake sa ni na ji daɗi de, se dai taliya. In ka yi taliya wanda ana haɗawa de kayan ganye haka nan da su carrot da su cabbage haka nan, in an haɗa haka nan yana daɗi ba kaɗan ba kuma shine yake sani jin daɗi.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ai, to kyautan da nake son bayarwa kuma a haifi ko, daban da kyautan kuɗi. Domin ni bana sani abu da zan siya ma mutane saboda haka sai kuna ba ka kuɗi ka je ka nema abin da kake so ka siya. Dan wasuma basu cika san ana siyan musu.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda biyan kuɗi ta waya shine ta fi sauri. Bata de ɓatan lokaci, a ce watarana ka bai da kuɗi sai yazo ya zama ana neman canji, ba a zo an samu canji ba kuma kana sauri haka ne yana ɓata lokaci. Amma ka biya kuɗi ta waya kam ina sauri haka tura daidan kuɗin da ake nema kawai.

Wani ƴaƴan itace kike finso? Na fi son, na fi son mangwaro aka soran ƴaƴan itacen. Wando kuma bana finso ma shine me apple, nan na fi son mangwaro aka soran ƴaƴan itacen saboda mangwaro yana da zaƙi kuma suna nan kala-kala. Ko wanne aka iya ci, wancan yafi kyau.